Kayam ɗakin danafiso shine kaya masu kyau kaya masu haska ɗaki banason kayan ɗakin dazanga ɗakina yayi ko misali yanzu ace ruwan buram. Bana son irin wannan, amma ina son in ga ruwan hoda, im ruwan kalan yara. Ina son in ga ruwan rawaya. Ina, a ba na son rawaya, ita ma gaskiya ba ta da kyau. Amma fari ma yana da kyau. Ina son kayan ɗaki masu ɗaukan hankali sosai. Tun balle ma idan ɗakin yana da faɗi, yana da girma ko me zai hau, ya zauna yayi kyau. Ina son irin ɗakin nan, ina son irin kayan ɗakin nan. Bana son in ga abun da za a ce a ko wani gado da ake ce mishi royal, gaskiya ni baya burge ni. Irin wannan da za a zauna sassaka katako a sa. Tun balle mu namu nan na Najeriya. Amma ina son na wajen da ake shigowa da shi, dan su suna da kyau sosai har sun ƙayata wuri. Amma gaskiya a cikin nan ba shi da kyau. Sai kaga duk ɗakinka duk ya koma wani kamar daga ƙauye kafito. To ina son kayan ɗaki farare masu haske ba masu duhu ba su fito su yi kyau sosai.

Akwai na'urori kam da muke gyarawa, wanda bai gagare mu ba. In kuma ya gagare mu, sai muje mu kai wa masu gyara su gyara. Kamar yanzu akwai lokacin da ƙafan talabijin ɗina sai ya ringa gurɗewa, ni ne ke zama, in zauna in gyara, in ɗauko wancan, ɗauko wannan, ɗauko wannan, haka zan zauna har in gyara ta, ta ƙara gurɗewa, in ƙara ƙara tunani akan me ya kamata in ƙara mata nan ya tsaya. A haka a haka sai da na gano kan ta ta daina gurɗewa, na gyara abuna. Sannan kuma akwai shima ɗan abun da ake dannawa domin a canza tasha a jikin TV wato remote kenan. Shima haka sai ya zo ya lalace ko yaro na ya zuba mashi miyau, haka zan zauna in buɗe shi, in goge shi tas. In zauna in gyara abuna, in mayar shi, in nannaɗe shi, in ɗauko sell tape abun da ake nannane abubuwa, in zauna a nannaɗe wannan remote ɗin nawa. To sannan kuma akwai irin su ɗan abin markaɗe, shima in ya lalace sai ka ɗan zauna ka gyara. In ka ga ya yi yaruwa sai ka je ka kai abin gyara. Dan ni har dalma ta ina da ita, da abin ƙona dalma kawai saboda wani abun ba ma wani abu bane amma kuma sai ka ga duk ya zame maka damuwa. Sannan kuma akwai abun da ake birkawa domin yawanci an fi amfani da shi wajen yin cake wato mixer kenan. Ita ma haka ta tazo ta ɓare, na rasa yanda zan yi, koda nace bara in ɗauko sukundireba. Ai kun ɗauko sukundireba ta, na zauna na ringa kwakkwancewa har na ga yanda abin yake. Na zauna na saita shi, na gyara shi, na ɓame shi, na mayar na je na sa sukundireba na, na maida notin a jiki.

Ya danganta. Shan ruwa na ya danganta da yanayin yadda duniyar take. A wane yanayi take? In cikin sanyi ne gaskiya shan ruwa na bai wuce leda na ruwa guda ɗaya ba wato muna cewa shi fiyawata. Leda ne ake, ruwa ne ake sa shi a cikin leda ake, wannan ɗin shi kamar yadda ake sawa a cikin gora. In kuma da zafi ne inasha har yakai leda uku a haka dai. In kuma da damuna ne shi ma bai wuce leda biyu. Ya danganta anyi rana lokacin leda biyu in ba'a yi rana ba kuma bai wuce leda ɗaya. Gaskiya shan ruwa na ya danganta da yanayi ne. To, shi shan ruwa dai yana da amfani wani zubin kuma bana jin kishi ina ɗauka in sha saboda shi yana da la, yana sa lafiyan jikin mutum sosai sannan yana wanke datti sosai. To a haka dai muke yi. In ana zafi sosai, wani zubin ma har ruwan kake ɗan sawa a cikin gidan ƙanƙara, gidan sanyi, yaɗanyi ɗan sanyi sanyi kaɗan sha kaji daɗi. Ruwa yana da daɗi sosai. Ruwa shine rayuwa. In ba ruwa babu rayuwa. In ba ruwa mutum ma ba zai iya rayuwa ba. To, ni ina shan ruwa yanda yanayi ya kama. Kamar yanzu ni lokacin damuna. In an yi rana kome ko ƙila na gaji na yi aiki to zan sha kamar leda biyu haka zuwa uku. Abinda ya wuce ma dai biyu zuwa biyu da rabi haka gaskiya amma yanzu in sanyi ya shigo, mu da ruwa ai sai dai ruwan ɗumi kuma irin dai kaɗan jiƙa irin ɗin abun cikin shayi dinnan ka sa ka sha. Lokacin sanyi dai ƙirma kake samun ka sha ruwa saboda dole ne ka sha ruwa. Sannan ka ji komai ya daidaita abincin ma da kaci, da kaci ya yi sama.

Eh ina da fankoki a rufin ɗakina da wurin zama cin abinci da kallo duka ina da fankoki a saman su. Muna a saman shi, ɗakin. POP ne, to mai makon a sa irin abin kwaliyan na gidan ƴan gayu sai aka sa fanka a kai. To fanka na tana wulwul lawa ta balbalo in sha fanka na inji daɗina. In kalla saman silin saman ɗaki in kalla ince in yi godiya ma Ubangiji na da ya hore mun, hannun ki iya sha don wasu basu da shi saboda yanayin rayuwa. Amma ina da shi a ɗakina.